Tabbas, ni kam gaskiya fa ina shan madara. Abun ma ya zama mundole ma ina shan madara kullum. Yau ma ka ga kafin in karya azumi ma na sha madara. So gaskiya yana da kyau a ce mutum yana shan madara akai-akai.

Gaskiya na fi son in tsaya a kauye fa, indai ana magana da hutu ne saboda kauye gaskiya na da daɗin zama. Zaka samu mutanen zakuyi mu'amala ma mai amfani kuma gaskiya na da ingantaccen amfani. Sai wai mutumin na son siya a kauye a hutu gaskiya.

Eh, haba. Aini kam ina iya kunna wuta ba gaskiya. Kunna wuta bai zama mun abu mai wuya ba. Gaskiya kam na iya kunna wuta tun, ba mayau ba, tun ina yaro fa na iya kunna wuta.

Na fi iya cajin waya na da dare ne saboda ka fim bacci. Na kan sashi in an kawo wuta ko sai na bari ya kwana da safe ina tashi sai ka ga waya na ta cika tam.

Eh, ina sauraron rediyo gaskiya saboda wurin ma da muke zama ma muka san wasu lokaci bamu iya samun wutar nepa, so am muna cika amfani da rediyo ne mu ji am labaran duniya ko ta Asia.

Gaskiya ina rike-riga a aljihuna saboda wasu lokaci kana iya zufa, kana iya sharewa da shi, kana iya yin wani abu ma ko fuskar ka yayi datti ko takalmin kai ne kana iya gogewa su yana da kyau ace kana rike-riga a cikin ajujuwa.

Sa hannu namu ba wani abu mai wuya ba ne gaskiya saboda kowa ma yana iya yi. Daga ka gani dai, amma dai muna iya sawa dai ba wani inya zo ka ga inyansu da wani bukatar koya ko in ba ka check za ka je banki haka sai mu iya samu a hannu.

Ina sa turare kullum kam. Ya zama min dole fa ni kam ba baran iya fita ace wai ban sa turare ba. Gaskiya saboda yana da kyau a ce ka shiga cikin mutane baka wari.

Muna da madubi kaman guda uku ko huɗu haka de. Ban dai sani ba saboda akwai ƙanana. Amma dai a ɗakina dai muna da, muna da guda ɗaya. A ɗakin mamana kaman ma muna da guda biyu. Sai wannan ɗakin kuma kaman akwai guda ɗaya a ciki. To ban san lalle-lalle ko sauran ƙananu-ƙananun guda nawa bane.

A'a ba kowane lokaci bane muke cire takalman gida ba saboda kasan, um, tires muke da shi a gida kuma akwai sanyi. So wasu lokaci baya da dadi ae wai kana tafiya da zallon ƙafa babu takalmi. Ko wani abu haka.

Na fi son irin kiɗan da zai sa mutum yayi rawa fa gaskiya, saboda ni nima zan cika jin ma'anar waƙa bana koyi a ban kiɗa dai da zanyi rawa in yi shagali mai daɗi.

Gaskiya ina kiyaye sirri a wajen aiki sau da rana. Zaman, zaman mutunci nake yi gaskiya saboda wani baze gan ni ba yazo ya gayama.n wai, am wai na yi wani abu da ba ya da kyau. Wani abu haka. So gaskiya yana na ajiye mutum, yana na gaskiya. Wanna in, in ka na da gaskiya zaka iya kiyaye ma kalmar sirri gaskiya.

Ai kam gaskiya ni ina tare kafafu na fa a lokacin zama ba, kar wani abu yazo ya shigar mun ko wani abu yazo ya cije ni haka saboda gaskiya yana da kyau ace mutum yana da ankararen inganci ma irin wannan abubuwa.

Kai wannan kan, kanason in faɗa maka Amadu muna ajiye makulli a kasan tayan motar mama na. Wato in mundawo gida dai yanzu, indai babu mu ga, inda babu mun kakke ba, a wurin za ka kakke.

Ina yanke shawara a wajen aiki da ogana ne saboda ni bawai lalle ni bawai. Bawai lalle ni zance ayi abu ba kuma ayi. Saboda haka akwai shugaban aikinmu da shi muke yanke shawara gaskiya a wajen aiki.

Inda na je kasuwa ina siyan kayan miya, kayan abinci, wasu lokacin sai sabulu, wasu lokacin sai burodi, irin, kayan, irin ƙananan, ƙananan kayan ne haka dai.

Kai, dangantakar mu da makaɓarta gaskiya ba yana da nisa ba, saboda ni ma a haka ina masu noma. Mareban da ya ce wai in zama kusa da makaɓarta gaskiya.

Ina fison kayan titici ci, wanda zai zancidai in ji waina ƙoshi kaman. Ina fatan cin a'adadan zoɓo ne, na'aɗan awara ne'ɗan soyeye ndoya, irin kana na kananan abun nan de, gas kiya na yan daɗi kuma suna ke fiso.

Ina wanke tufa so biyu sau uku, arana, amma ba wai lalle so biyu sau uku ba. Wasu lokacin ma ina iya wanke wa ma yafi haka amma de lalle, ba wa ina cirewa ba ne amma dai nasan ina iya kai so biyu sau uku dai arana dai haka din dai haka.

Kai nafi son amfani da apps kamar haga Facebook, kaga WhatsApp, kaga Instagram, sai da TikTok. Amma gaskiya nafi son Instagram da Facebook ne fa saboda a wurin abokai na suke nan kaga da, da a, and family na duk a WhatsApp da Instagram da Facebook dai mu ke. TikTok dai ina zuwa wurin kawai kallo ne.

Na fi son gudu na fanka kamar biyu ko uku haka. Ana son fanka da ya yi ta, ya yi ta gudu, gudu, gudu haka saboda gaskiya kar wani rana kana, kana jin daɗin fanka kuwa abun, abun yazo ya faɗi ma.

Ina amfani da intanet a kowane lokaci, so gaskiya ba zan iya sanin so nawa nake amfani da shi ba amma dai na san kullum kullum dai a kowane lokaci sai zan gan ni inda ina danna wayata, ina kunna intanetina ina amfani da shi.

Na fi son zama a birni fa saboda gaskiya a kauye za ka samu abubuwan da suke birni ba kuma zaman rayuwa kauye ma baya da daɗi akan zaman birni gaskiya.

Ina baya da ra'ayi, ari kucece ko in je in samu ogana a cikin ofis na shi in faɗa mashi baki, amma dai ina iya bada ra'ayi ko amma na iya bada ra'ayi a wajen aikin gaskiya.

Teburinmu zakaga de dogo ne baƙi akwai brown ma amma asaman teburin. Zakaga system namu da su takardummu a'a caka mun ne abubuwan dai damu ke amfani da shi dai. A wajen aiki dai duk suna wurin.

Ina neman izinin hutu arubu ce ce ne ina rubuta, sai in kai ma ogan mu to sai in jira ingani ko zai ba ni aproval din ko bare bani ba to haka sai in jira ingani.

Ina gina dangantaka a kasuwanci ta dam talebe ma mutane gaskiya. Ka san wani mutum, ka ce ka je shagon shi ko ka je wani abu haka, indai ka gan shi dai ka ga yana neman ko wani abu, zaka iya ka taimake shi.

Ina tafiya wurare wasu lokaci in hau mashin, wani lokaci in taka da ƙafa, wani lokaci kuma in shiga mota. In dogon tafiya ne kafa sai in shiga motan kasuwanci.

Abun da yake bamu gurin gwiya a aiwa wajen aikin mu shine ogan mu gaskiya wato mai kirki ne. So in dai ka samu oga daya mai taimakar, mai am, mai taimaka maku gaskiya, shikenan.

Ina iya yanka far ce sau ɗaya a sati, a ko wane sati, ko wane Lahadi. Ina zauna sai na gyara farcena sau biyu a sati mai zuwa. Sana jiya ce mutumin yana aiki kowane sati at least dai ɗaya a sati.

Muna bikin rana. Rana ayi gwammude inda ake cine za'a kawo yaro da a ba da suna, da a yi tsetse, ayi shaishai, ayi rawarawa da hakuri muka yi da bikin rana ayi gwarmu gaskiya.

Na fi son ice cream vanilla da wato chocolate ice cream saboda gaskiya am tatsina su. Zaki zuma gaskiya na da daɗi, kuma suna ke fiso gaskiya ice cream vanilla da chocolate.

Ina koyon fasaha saboda, um, YouTube wato ina je YouTube kuma wani abun ne da ban taba gani ba haka ina shiga sai in koya fasaha sabo.

Gaskiya kam, a'a ai muna samu horo a wurin aiki ai. Amma ai, ai indai babu horo a wurin aiki. To ai wajen aiki ai ba zai daɗi ba. So gaskiya muna samun horo a wurin aiki ba tabbas.

Ina iya barci da rana. Wasu lokaci nan zawo aiki, na dawo a gaje so yana da kyau ace mutum in ka dawo gaka in ka gaji dai ka samu wuri ka kwanta ka yi barci.

Ina iya shiga in ayyukana kaman lissafi gaskiya saboda lissafi yana da kyau ace kafin ranar da zaka yi, ka riƙe da ka lissafa abubuwan za ka yi, ka riga da ka shirya ayyukan da za ka yi saboda ace abu ya fita mai kyau, abu ya fita da muhimmanci.

Haba ai wannan kam in dai ba ka waka cikin zuciya to ai kai ba mutum ba. Wannan kan ai dai, a ga mutum ma da wayawo waka ma a cikin zuciya. Toh waye ne shi? Toh meyene kake yi ma a wannan duniya? Tabbas ina waka cikin zuciya kam.

Na fi son kayan, kayan ɗaki masu kyau de, masu walƙiya saboda yana da kyau ace mutun dai ka samu irin wannan kayan ki, yana da kyau a gaskiya.

Babban nasarar da muka samu a aiki shine cigaba gaskiya saboda gwamnati ma sun zo sun bi bayan mu saboda sun ga aikin da muke yi, aikin yana da kyau sun zo sun tallafa ma mu gaskiya wannan ba karamin cigaba bane.

Gaskiya ba kowane mutanen nake kawo wa gidan mu ba gaskiya babba. Amma dai abokan na dai kagan duk an san su a gida so in ma na kawo su ma kaga bawa zan je mun a'a wayan wando a'a baka kawo waya tashi baya mutu. So ni dai ina iya kawo mutane amma dai wasu lokaci duk wasu lokacin nake kawo abokan na nane gaskiya.

Na muso AC fa. Wallahi AC sanyi da take zuwa da shiga gaskiya kai, kai, kai, kai, kai. Ai panka, ai panka, an daina ya yin panka yanzu ai ai kowa ma gidan su yanzu AC ne. Toh sanyi da yake ba da kuma kashi zai iya ba ka sanyi zai iya ba ka ɗumi.

Haba, na iya, um, sabon shirye-shiryen kwamfuta. Ga wani ma anan? Ma to ai, um, magana man da nake yi na ma da kwamfuta nake yi. Eh, ina iya shirye-shiryen har zuwa gaskiya da kwamfuta.

A'a gaskiya bana sanya bel kullum. Ina dai ji da ana, ana sanyawa amma ni kam ba kullum nake sanya bel ba saboda na fi yarda da igiya kawai. In ka ɗora igiyan ka, ban don kai bumbare na faɗi wawa.

Banga ne meye taga ba amma dai indai abin da na sani ne taga gaskiya ba lalle ace wai ni me kusa ni me cika zaman tare da taga bana gaskiya bana so.

Ina abin darawa rijiyar kai. Amma ai muma anan bauchi, haka ruwan ma da muke sha duk ruwan jiya ne gaskiya. Saboda in kaje wurin wada ake gyara wa gaskiya, abun mamaki.

Ina kwana a gado gaskiya nikan. A gado na nake kwana indai kaga na kwana a ƙasa to kila bayana na ciwo ne ko na gaji haka dai. Amma ni dai a gado a saman gado nake kwana kullum.

In na farka da safiya haka sai in je in wanke bakina, in wanke fuska, in zo in guga zan yi se in guga, in dai gyare-gyare dai, kafin rana dai fara fitowa kafin in yi shirin zuwa wajen aiki.

Ina tuna abubuwa da dama fa da na yi da da ina yaro fa gaskiya abubuwa da yawa, kaga da yarintar da na yi da daɗin rayuwa lokacin da abincin da na yi da makarantar da na yi duk wannan abubuwan duk ina tunawa gaskiya.

Haba aiwan nan kam ya zama dole a yanzu ma a cikin soran net ɗin nake gaskiya ba dan iya kwana ace babu net ba gaskiya ba ya da kyau haka.

Na fi son takalman da zai rufe ƙafasu, kome da kome saboda ƙasan yanzu ana ɗan sanyi sanyi. So in ƙasa takalmi, in ƙasa buɗaɗɗen takalmi ba za ƙasa mun han ɗumi ba kuma yana jiyowa, ticce mutum yana sa takalmi daɗan faɗi.

Gaskiya angwan mufa angwan zaman mutunci ne, kowa yana nan yana jin damuwanshi shi, ba wani hayaniya, ba wani shagali. Kowai kowa dai yana nan yana cikin gida ne, angwan zaman lafiya muke.

Ni gaskiya na fi son launin da, da baya bada wahala. Saboda gaskiya yana da kyau ce mutum ya san launi da yawa amma na fi son wanda baya bada wahala.

Ina tope yawu a waje ko ina shiga bayan gida ina ya tofawa a wurin. Saboda ba daidai ba da kyau a shekara cikin mutane kana tofe tofe yawu a kasa ko ne a ƙasa ko ina samu hali ina yi a waje ina kuma yi a bayan gida.

Haha wannan kan ya zama mun dole in ci jefa rice. Ai wannanka tun ina yaro ya zama mun wato ya zamo mun nama kenan a yau da gabe kaga ya wuce nama Wasu taba girma kullum cin suna ke yi.

Na fi tson tufafin jimla gaskiya saboda ita ta fi amfani, ta fi kuma bayar da wuyan ganewa. Yan landan na mutum, in ya ankara kawai, ya gane ya yarda.

A'a gaskiya ni kam ba na kunna kan candle baya cikin gida a fa gaskiya saboda kullum har wa daga baya muna da wuta yanzu ma muna da wuta ne fa baya gidanmu so ni kande kandle fasalin when last ni na yi amfani da shi ba gaskiya.

Gaskiya ina bin ka'idojin aiki to wannan ma yanza min dole in bi ka'idojin aiki kar oga na yazo ya sallame ni kowani abu. Ina riƙe a ce mutum yana bin ka'idojin aiki ba a gaskiya ba.

Ina iya buga rubutu da sauri fa. Wannan ina iya yi amma dai rubutu na dai ba wai yana da wani kyau sosai bane, amma in dai sauri ne ina iya buga rubutu da sauri sauri ma.

Ka ina jurewa za fi ihu nake wallahi inna in na ji zafi dai ko in ihu ko in fara kuka to wannan shine yanda nake jure maza fi gaskiya.

Gaskiya bawani tangar tarwa fa da abokan aikin mu fa. Gaskiya saboda abin da gobe zagenmu tare muke. Gaskiya bawo ni dangantaka tsakanin mu.

Toh dai, indai kaji muryana dai da zafin rana, lokacin na rigada nan kan ina cin abinci kuma ina samun ƙarfi gaskiya. Muryana yana ƙarfi amma dai haka kawai dai bawani ƙarfi yake dashi ba gaskiya.

Gaskiya burin mu a wajen aiki shine muna ba da abubuwa masu amfani, masu kyau, so dole cewai mutum in ka, in dai ka zo shagon mu ba zaka zo ka saya abu gaba daya ba kuma sai ka je ka dawo duba inganci.

Gaskiya ogana ne baya yake karfafa mun baya ba saboda ko wane laifi madana yi shine zai iya han ya mu wata koba rob yari. Yarife mun baya na awajen aiki gaskiya shine zai iya mun wannan.

Gaskiya ina son zama in zauna inji jiki na lumus a kan asaman kujera bana so in zama inji, a'a ko baya na na ciwo ko wani abu ina so dai in zauna inji ɗuwawuna lumus a kujera.

Ina guga hakora sau biyu ne fa a rana kafin na je aiki kuma in na dawo daga aiki saboda ba kyau ace mutum yashiga tsakanin mutane, bakin shi yana wari ko wani abu.

Gaskiya na fi son tuwo da miyar kuka gaskiya. Abincin nan daɗi gareshi balle in an zo anma anzo an baka ɗuma me da safe. Haba wayyo Allah daɗi.

Na fi son kayan marmari wato kayan daɗi kenan. Na fi son shawarma koɗan awara haka dai, irin wannan kayan daɗi, kuɗin zobo, kuɗin kunu za kiɗe. Abubuwa dai masu ɗan daɗi daɗi ha kaɗai.

Na iya yin kiran bidiyo gaskiya amma baiwa anayi yau da gobe bane indai yide amman dai ba kullum kullum ba, amma de inde kana tambayar na iya ne gaskiya na iya kam.

Ina cin abincin rana wuraren karfe sha biyu ko karfe daya ko karfe biyu haka dai. Indai abincin dai da rana. Wani lokacin ma ba lalallai sai wannan lokacin ba ma in ci.

Ina zubar da shara a wani bola da ke bayan gidanmu ne, ina zuba shi kawai ranar sati da safe sai in ƙona shi saboda ranan ne bamu da aiki kuma yana kyau ace mutum yana ƙona sharan da ya tara.

Eh ni kan gaskiya ina sanya agogo a hannu amma ni ba wani mai son agogo bane gaskiya saboda ni ina ganin kaman yana cin mun wurina a hannu na ko wanu abu haka.

Gaskiya launin leben mu yana nan sama ne gaskiya saboda inda ka ji, indai ka ji na yi magana to zaka ji launin lebe na dai yana san wane gaskiya.

Awa, awon nan kan ƙaramin aiki ne. Tun da na je makaranta, duba lambar jua ai wannan karamin aiki ne. So gaskiya ne ina iya duba lambar jua da gaskiya.

Na fi son kyautan bayar da kuɗi. Na fi son bayar da kyautan bayar kuɗi ko kyautan abinci haka ko kayan sawa. In dai, in dai, in dai naga mutum baya da irin wannan abubuwan to sai in taimaka in bayar da irin wannan abubuwan.

Gaskiya na iya tuƙin mota kam wannan tun ina yarofa. Tun kuwa baba ce za a fara tuƙi mota bana ma iya mota. Saboda baba na ya koya mana tun muna yaro wallahi.

Haba ina cin salati mana haba indai an baka shinkafa an baka salati wayyo Allah daɗi an haɗa maka an hada da ɗan soyayyen kaji koɗanna maka malam.

Ina taimakawa da mutane ma basu kayan abinci, ko ɗan, kuɗi haka ko yi musu wani abu da ɗan tallafi, to ahakan ne nake taimaka mutane gaskiya.

Na fi son buɗe da wanda baya da zafi man wanda yana da zaki sosai gaskiya saboda su sun fi daɗi ko a baki in ka tsotsa. A idoma in ka gani zaka ga duk sun fi gaskiya.

Na fi son in soya ƙwai ne fa, ni dai dafaffan ƙwai baya cika burgeni haka kaman soyayyan ƙwai. Saboda soyayyar kwaya kana iya haɗa zumage alifasa da kayansu.

Gaskiya yawan mude a gida ne a cikin gidanmu ma to cikin babban gidanmu yana mude kai goma amma yanzu dai a cikin gidanmu mutane biyu ne kawai.

Ina tsara gidanmu fa so ɗaya ne fa a rana fa. Haka kullum inna tashi da safe, in nayi brush, in na ci abinci, kaga sai na yi shara ko in yi wanke wanke kafin in fita gida.

Ina shan ruwa mai sanyi kai in ba ka shan ruwa, ruwan sanyi ayi kayi ma kanka kenan ai to da gaske yana da kyau ace mutum yana shan ruwan sanyi bisa ga irin zaburawa da ake yi a nan.

Ina kammala aiki a lokaci, in lokaci yayi na kammala aiki ni zan aje, zan tattara kayana ne kawai in tafi baya gaskiya suka. Bana, bana latti kuma bana so a ce wai nafi minti biyu a wajen aiki.

Gaskiya abubuwan dama nake rara shaɗawa. Ko in kuna wakan waya in ji, ko in nima abinci in ci, ko in wuni a waje da zai ba mu murmushi dai, ko murna cikin rayuwata.

Gaskiya na fi son safiya fa da yamma fa, to kaga a lokacin ba wani zafin rana ko ina kamkam mana kasuwa wani hayaniya kowa yana gidan shi a'a kowa na wani abu dai.

Gaskiya ina jin haya ni yafa gaskiya so sai kuma ni ba ni ba mutum mai son surutu bane gaskiya kuma in ana haya ni ya zakuga na juya na bar masu wurin ko wani abudai haka dai saboda ni bana son a haya niya gaskiya.

Ina na duba sakonni a ko wani lokaci ba gaskiya. Zama mun dole ba na duba sakonni saboda yanayin aiki. Mua dole ace ka na duba sakonni a yayin yau da gobe.

Mu muna a birnin sun tsintsiyar kwakwa ne a gidanmu amma muna da tsintsiyar amma mai laushi amma tsintsiya kwakwa dai gaskiya ta fi amfani, ta fi kauri. Kana share abu zakaga dan danan ya sharu, ya fita.

Eh, ina karanta jarida gaskiya. Zamu dole in karanta jarida saboda yanayin da zamaninmu yanzu yake, abubuwan da suke faruwa yakamata, ace mutum ya sani gaskiya.

Ina iya yin iyo gaskiya wannan ƙaramin abu ne ma wurina. Wannan ni ban ganshi kaman wani abu mai wahala ba gaskiya. Nan da nan mutum yana iya koya, yana iya yi shima.

Eh, gaskiya bawani son cin abincin Chinese ne nake so nayi ba saboda ban san yanayin da aka yi abincin ba kuma yana da kyau a ce mutum ya san inda ake yin abinci kafin kar ka je ka ci wani abu da bashi ba a wani rana.

To ya aka yi abu ya zama mun dole ai. Ya zanyi, ya zama ya zama mundole. So dole a ce wai ina zan tsiya wa gaskiya. To ya zanyi abu ya zama mun dole.

Ina kulle kofa a yau da gobe kullum kullum fa, karr farayi ko wani abu yazo shiga mun ɗaki, wannan fa ina bacci ko wani abu a haka dole a ce kafin nayi bacci zanje na kulle kofa gaskiya.